Ina da hanyoyi daban daban waɗanda nake kawowa a cikin gida. Musamman mun in ina tafiya haka ko kuma in zan je wani wuri da dai sauran abubuwa daban daban waɗanda zan iya bi domin in kawo a cikin gida.

A'a, gaskiya bamu da wi-fi a cikin gidanmu. Muna amfani ne kawai da data. Za mu sayi data ga wayar mu musamman data Airtel a inda muke akwai network na Airtel sosai da sosai to bama amfani da wi-fi. Sannan kuma nan kusa in ce ƙauye ne, ba kowa ya san ma me ake nufi da wi-fi ba kuma ba ma kowa ya san amfanin shi ba.

To gaskiya ina son in canza abubuwa da dama sosai sosai a wurin aikinmu, tun daga musamman uniform ɗin makarantar da muke gaskiya sai in ga kamar mun baya da kyau irin haka. Sannan kuma akwai malamanmu da muke son muɗa-chachanzasu sabida rashin ƙwarewa ta aiki da aka garesu. Bayan haka nan kuma muna son irin haka cikin class class ɗin da inda muke aiki babu flow. Muna son mu kawo canji ta hanyar gyara su a yi sabbi, amma son samu ne a saka tayas a ciki.

Gaskiya rashin wutar lantarki abu ne mai ban haushi da ban takaici. Sannan kuma ni mafi yawancin abun da na ke yi lokacin da babu wutar lantarki shine in zauna ina kallon fim a cikin wayata. Gaskiya in kuma akwai wutar lantarki nakan kal-- nakan yi kallo ta TV. In kuma babu na kayi amfani da wayata domin yin kallon.

A kusan in ce kusan koyaushe na rubuta rahoto musamman a can wurin aikina. Idan za mu tashi haka muka rubuta abun da muka tattauna da yara a aji, kuma a ƙarshen sati zan yi haɗa su guri ɗaya kuma in sake ba da wani rahoto na nuna cewa yes na yi aikina cikin lafiya.

Eh ina son kallon wata sosai da sosai musamman in yana irin kwana goma dinnan ko sha biyar haka. Lokacin da ya haske ɗinnan yana da kyau ka kalle shi ma saboda yana akwai wani ilimi a ciki sosai da sosai. To in ya kai wannan lokutan nakan yi kallon shi, sannan kuma lokacin da yana farkon fitowa irin yana biyu ko uku haka, irin lokacin da yana da wuyar gani. Inna a wannan lokutan yana da kyau ma ka kalle shi kuma ka yi addu'o'i a lokacin fitowar shi.

Eh gaskiya ina rubuta lokacin da na kashe kuɗi nakan rubuta ga abin da na kashe yau gobe ga abin da na kashe ga sati sai in gani. Sannan kuma nakan in na rubuta yau gobe ma na rubuta sai in ga a to yau da gobe yaushe ne na fi kashe kuɗi. Misali in na haɗa sai in ga cewa to mina ne nayi wanda ya ja min kashin kuɗi na sai in rage shi in na gano cewa abu ne mara amfani.